A'a, ba na cin tafarnuwa gaskiya. Inda dai like irin yaji ne haka ko a miya. To nan na san an gauraya ta ne, to zan iya amma dai haka kawai. In ci tafarnuwa zalla, ni kuma sai in kasa, bakina sai yai ta wari in kasa jin daɗin shi ni kai na.

Eh, in da kai ɗaya, to inason dai like ɗaki haka wanda yake stable. Shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. Yana da daɗi. Irin haka tai da katifa, da muka sa sanjen ka kan kafada. Mun ci ɗakin ma da sauro baya shiga haka sosai, me ɗaɗi.

Abin da yake sani dariya ai, abin ne ma dai kawai haka yanzu tambayar nan ma da kuka yi mun ai ta sa ni dariya. Abin da yake sani dariya gaskiya kala kala ne ba zan ce abu ɗaya ba. Komai ma na iya sa ni dariya. Wannan tabbayar ta ku ma duk ita tafi bani dariya gaskiya.

Eh ina rike lema, ina rike lema lokaci ruwa, musamman ma in ina ko da daddare haka ba ka gani hanya to dole sai ka rike lema, ka haska da fitila saboda gudun kada wayar ka ta jike kuma kaima ka jike in ka samu kariya.

Ni mana, ina bin ƙa'idodin aiki wanda ya zame ma mutum ma dole sai nayi. Wanda abu ne wanda duka ce kuma normal ai kuma ba kowa be fi karfin doka ba. To dole ka ga mutum yabi, dan ya zauna lafiya. In kaɓalla kuma ka san kai ka jawa kanka.

Yauwa bismillahirrahmanirrahim. Yauwa, ina rufe bakina lokacin hamma saboda a musulunce, domin addinin musulunci ana so mutum lokacin hamma ya rufe bakinsa saboda kariya da kansa daga, daga shiɗan ko wasu cututtuka. To yana da kyau mutum in ya tashi hamma ya rufe baki. Addinin mu ya koya mana haka.

Eh ina sanya tabarau, amma gaskiya bamma cika sa shi ba. Inda nake sashen, zanje in nayi wanka like zan fita wani guri haka ko kuma mafi yawanci dai ma in zanyi hoto nan nake amfani da shi. Amma ni ba aiki nakeyi da tabarau ba saboda Allah ya hore min ganina, duk wadda ya amfani da shi ina sa na abu inda zai sa don wannan. In bawai don ɗauka wanka baka gasiya bana amfani da shi.

Eh ina cin abinci ne irin wajen ƙarfe ina cin abinci ne wajen ƙarfe tara zuwa goma. Shi ne normal lokacin da na fi cin abincin dare. Na lokacin nake cin abinci sannan na ɗanyi ɗan minti talatin awa ɗaya sai kuma in kwanta inyi barci. Gama cin abincin kan in kwanta na san ya ɗan fara bin jiki.

Eh, ai ni yanzu diya unguwar mu ana kada sabulun gajiyayyen Biba, sabulun wanka ko na wanki. In sabulun wanka ne, ina amfani da, ina amfani da fresha. In kuma na wanki ne, ina amfani da sabulu na kamfanin viva. Akwai Viva, ba kamfanin Viva ba, kamfanin spray, safira, kamfanin safira ina amfani da shi.

A'a ni wannan maganar taku ita ce take mun wahala ganewa tofi da Hausa kalmar fice. I don't know ya zan kirata amma eh ina ƙatse ina fice su, kuma in ce ina wanke su. Ina in sunyi datti haka to in na wanke su, in na sa, in ya zam dai an kalle ni da mutunci.

Eh a'a, gaskiya. Ina son dai mu koma karatun amma gaskiya ba na musaffar. Ince ni like irin makarantar da ka san yawanci irin masu yini su ka fi yin wannan abun. Dan irin Islamiyya ɓangaren mu, ba mu cika yi ba. Shi yasa.